Ni tambas ina jin tsoron ƙwari saboda su ƙwarirrika kala kala ne. Kusan duka ma'irin abubuwan da suka fi ba mutane tsoro to duk sun kasance ƙwarirrika ne kamar irin kaga, irin kamar su maciji haka maciji ƙwari ne. Shi kuma yana daga cikin ƙwari wanda yake ba da tsoro. To shi ya sa mutane dole ne ta sa suke jin tsoron shi gaskiya kuma ni kai na ina jin tsoron maciji kamar irin su tsaka haka. Su tsaka ma ƙwari ce tunda ita idan ta shiga cikin irin kamar abinci haka ko cikin ruwa tana iya wa wannan ruwan ƙyalla duka gaba ɗayan shi. Sannan akwai irin su cinnaka haka shi kuma idan ya cije ka to zai kasance ya fi dumama birji haka. Sannan a cikin ƙwarirrika akwai irin su zumuwa wadda na ga ta taɓa yi ma wani abokina illa ina jin tsoron ta gaskiya sosai saboda na ga sarkin su dai haukan irin kamar haka kan abokina dukaska duk suke yabe abokina duka zumuwarmun hatsi duk suka ga sun kai shi ƙasa. Sai kuma akwai rina ita ma rina gaskiya ina jin tsoron ta sosai saboda ita rina babba illa da ta taɓa muni. To ita locacin mu na kananu, ban ma san ta ba na ga irin kamar ƙwari haka kamar cinnaka haka sai na je na ɗan taɓa mai baya. Kawai ta sa su daga inda take ta zo ta cije ni irin bayan ƴan minti, eh minti biyu shi ke na hafi fuska ta ta kumbura ta yi kumburi. A lokacin ne abokaina suka fara mun dariya. To tun daga wannan lokacin gaskiya nake jin tsoro da rina gaskiya ina jin tsoron ta a cikin ƙwarirrika. Sannan a cikin irin ƙwarirrikan da nake jin tsoro akwai ƙadangari. Shi ma ƙadangari ina jin tsoron shi. Ruɗe cewa mata sun fi jin tsoron ƙadangari amma abin da ya sa nake jin tsoron shi ne ma saboda na ga ya taɓa sumar da mata na a gaba na gaskiya shi ya sa ni ma nake jin tsoron ƙadangari. Shi ma yana daga cikin ƙwarirrika waɗanda nake jin tsoron su gaskiya ina jin tsoron su sosai musamman ma a ci wa daji idan muka haɗu da su. Sannan abu na ƙarshe a cikin ƙwarirrika wanda na fi jin tsoro shi ne irin kamar hawainiya. Ita ma hawainiya ina jin tsoron ta gaskiya sosai tana daga cikin ƙwarin da nake jin tsoro.

Abin da nake yi idan na kamu da cutar mura shine yawancin mutane zaka ga idan suka samu cutar mura suna tada wa kansu hankali akan suga sun sha magani kuma sau da yawa magungunan da ake saida mana na mura. Ba wai irin kamar warkar wa suke ba gaskiya. Sai dai su ƙara tado ma ciwon. To shi ya sani idan na samu irin kamar mura gaskiya, ba na zuwa kai tsaye in sha magani. Ina zaton zai yi, na yi kamar irin kwana biyu haka ko uku da ita. Idan ta gama, duk galabaitar dani ɗin da za ta yi, sai kuma in sha mata magani. Idan na sha mata magani sai ta ɗan ƙara rikita ni, sai kuma irin akwai kamar ta murhu haka. Lokacin tun iyaye da kakanni tun kafin ma a fara saida magungunan mura. To kusan toka ta murhu ita ce wadda ake shafa mana a daidai inda murar take. Musamman ma ace tana ɗan sa mu na ɗan fitar da kamar irin ko majina haka a hanci. To muna yin amfani gaskiya da ta murhu. Wannan shine abinda nake yi idan ina mura. Ba kasafai ba gaskiya na fiya irin kamar kawai in je in sha magani ba gaskiya idan na kamu da mura sabida ba ƙaramar matsala ba ce kai tsaye ka je ka sha wa mura magani. Sabida ita mura akwai abubuwan da suke haddasa ta, ita ma tana haddasa abubuwa da yawa. To kafin ka sha mata magani ka jira tukun kama fara ganowa. Shin mlwai meye dalilin ma da yasa wannan murar ta same ka. Shin abin sanyi ne kake sha ko abin zafi? Sannan kuma abinda nake mata idan na samu mura wannan to gaskiya ina daina shan abin sanyi. Sabida shan abin sanyi a yadda aka gano, to yana daga cikin abunda yake sanya mura ta yaɗu a jikin mutum.